To, kafofin watsa labarai dai yanzu suna da yawa ta wurare daban daban. Akwai ta hanyar rediyo, akwai kuma a yanar gizo akan iya jin labarai ta yanar gizo. So ni nakan iya amfani da rediyo ko irin wayoyi a yanar gizo mukan iya mu ji labarai. Shine kuma wanda muka iya amfani da su.

A'a ni gaskiya bana iya zama a kan gwiwa saboda yakan mun zafi sosai. Nakan zauna in miƙa ƙaffafu wa na ne, in ga na zauna na yi zamana ba tare da wani takura ba. Zaman kai gwiwa kuma ni yakan zamin da ƙasi, yakan zamin da takura sosai shiyasa bana iya yin shi.

To, da shike o rana gurin aiki ya dangantaka da yanayin aikin da mukanyi da kuma gurin aikin da muke. Saboda o rana kakan iya aiki a inda kakan samu kere-kere da yawa, ya dangantaka ga aikin da kakan yi, ya dangantaka kuma da yawan mutanen da kake da su da sukan kira ka sabida bukatun su na daban daban. Yakan dangantaka bai, bai zaman to bai da hadadi inda ni kan amsa kira a gurin aiki na.

To, hanaye dai Allah yayi mana hannayen mu kuwa guda biyu, hagu da dama. Amma mun fiye aiki da hannun dama sabida ya fi ƙarfi ko kuma ya fi rikewa. Amma akwai wanda sukan aiki da hannun hagu saboda sun saba tun tasowansu suna aiki da shi. Ya fi musu aiki, ya fi musu saukin aiki. Amma nan an cika aiki da hannun dama saboda daɗin aiki, saboda sakewa da kuma ƙarfi. Dashike da sabone za'ace, inda mutum ya saba ko hagu ko dama, duk inda mutum ya saba aiki da hannun da ya saba aiki da shi, shi ne ya fi ma meshi daɗin aiki.

To harsashi de kasan lokacin bacci mutum ya kan yi bacci ne ba tare da sanin yawancin abun da ka ke yi ko kuma mu kanyi ba asan da mu ka yi bacci. Sai dai maybe rana wani ya ka tashi ɗan'uwanka yana gaya maka ka yi wani abu ko ka yi wani abu ko ba ka yi ba sai dai aka gaya maka. Amma nan ni a gani na ba wanda ya taɓa gaya min cewa ina yin harsashi, ina yin harsashi a bacci. Ba na harsashi a bacci na, ina yin bacci na shiru inda ya kamata.

Kofin bayani yana da kyau gurin ajiya ko kuma saboda lokacin da ake bukata, sabili da shi abu ne na bayani, a kwana tashi akan iya a bukaci kofi saboda a yi aiki da shi ko kuma saboda nuna cewan ga abu a lokaci kaza an yi shi a lokaci kaza an yi, yana da kyau a ajiye. Eh, nakan ajiye kofin bayanin da nike da su abubuwan da na aiki da shi.

Teburi a gurin aiki yakan zamanto da sha'ani. Yana sa sha aiki ya zamanto da daɗi ko kuma yakan sa kawo sauƙi a cikin aiki. To teburin mu a wurin aiki yana da faɗi eh kuma yana da tsayi sabida mutane da iya yawa za su iya su zauna a wurin su yi aiki kuma yana da faɗi saboda daɗin sha'anin aiki.

A'a ina son ɗaukar hotuna saboda da sukan tuna mana da baya, saboda yana da daɗin sha'ani saboda wani rana za ka kalli hotunan nan irin ka haɗu da mutanen da ya kwan biyu ba ka haɗu da su ba ko kuma mutanen da bayan kwana biyu ba za ka kara ganin su ba sai ya ɗan juma sai ya ɗan kwan biyu. So ɗaukan hotuna ni kusan kullum ma in zan fita nakan ɗauki hotuna saboda yana mun daɗi. Ina son ɗaukan hotuna.

Eh, nakan kulle ƙofa kullum in zan fita. Sabida tsaro, sabilida sirri kasan mutane, yana yin mutane sai hankali. A duk lokacin da yana shirya, a duk lokacin da zan fita in je wurin aiki ko kuma zan fita in je anguwa, nakan kulle ƙofa. To in ba ran da zan fita ba, ba zan kulle ƙofa ba. Amma kuma duk ranar da zan fita, nakan kulle ƙofa.

To jakunkuna dai sun dangantaka. Akwai manya akwai ƙanana. Eh, ruwa rana yakan danganta da wankan da mutum yake. In kuma ka ga mutum yana da yaro zai ɗauki jaka mai ɗan girma saboda yasa abubuwa na yara a ciki. Kuma lokacin da za ka fita ka kaɗai da za ka ɗauki ɗan jaka ne na ɗan ado, ɗan karami ka rike sabili da ado. Shi jaka yakan ƙara wa mutum kima na wanka, yakan ƙara mutum kyau kuma yakan iya ka sa shi, ka sa abubuwan ka irin su wayoyi, su kuɗaɗe, wasu abubuwan da za ka fita da shi unguwa kana iya sa shi a jaka. Saboda haka ni na kan fita da jaka. Babba ko ƙarami, ya dangantaka da abun da na ɗauka zan rike, zan fita da shi.

A gaskiya kayan marmari da nake fin so shine ƴaƴan itace. Saboda ƴaƴan itace suna da bam suna da daɗi sosai kuma suna da amfani sosai a jikin ɗan adam. Ina amfani da su kayan, eh su kayan itace kamar su lemo, kamar su mangwaro, kamar su guava haka duka nakan so shi sosai saboda su suna da amfani a jiki kuma suna da armashi suna da daɗin sha a ni.

To ina son bukukuwa da yawa, kamar irin su bikin aure, bikin suna, bikin raɗe, duka su wannan bikin ne wanda in kaje za kaji daɗi sosai. Kaga in aure ne, ana bikin aure, ana murna za a tafi gida. In kuma ana bikin suna, ana murna anyi haihuwa a gida. So bukukuwa da yawa wanda suna da daɗin sha'ani, wanda yake da daɗin ƙarshe. Saboda zaka shiga cikin jama'a ne, zaka haɗu da mutane daban-daban kuma abun murna ne. Duk bikin da zai sa mutane su haɗu ayi murna shi yana da daɗi.

Eh, nakan buga rubutu da sauri a ta ranar, a, a, na'urar laptop. Nakan buga rubutu da wuri. Ka san abin wani rana akwai sabo, in mutum ya saba yakan iya yi da sauri, in mutum kuma bai saba ba yakan zo mashi da wahala. Kaga ba zai zamanto da sauri ko hanzari a ciki ba. Amma nakan buga rubutu da sauri a na'urar laptop.

Eh nakan yi amfani da mataimakin murya sabida lokacin da kake ma mutane magana da yawa, kana cikin jama'a kamar mutane dubu ko mutane ɗari. In kaga kana da ƙanƙantar murya, mutum zai bukaci yayi amfani ko da wani lokacin muryarka yana da babba, kana da murya mai ƙarfi ba zai yiwu ba saboda mutane sunyi yawa sosai. Dole ka yi amfani da mataimakin murya, yakan ƙara inganta magana mutane su samu su fahimci me kake faɗa. An yi shi ne saboda ai mutane suna da yawa, jama'a ko munya wani rana muryarka yake da ƙarfi sai ka yi amfani da mataimakin murya saboda wasu su iya ji ko kuma su iya gane su fahimci mene kake ƙoƙarin faɗa.

To wani lokaci dai ni a ganina kaman hawan lift ya fi sauƙi ko ba haka ba. Amma nan in ka gan za ka hau matakala maybe bai wuce hawa ɗaya biyu ne. In kana gidan sama na awa ɗaya, biyu, uku haka za ka iya ka hau da ƙafan saboda wurana zai zamanto kaman motsa jiki. In kana hawa kana sauka yana motsa jiki. Amma hawan lift in ka gan kana da za ka je kaman hawa shida, bakwai mutum zai iya amfani da wancan saboda in ka ce za ka hau, ehhhn, gidan sama mai awa huɗu, biyar, shida. In ka ce za ka tafi da matakala wannan yana da wahala sosai. Za ka gaji zai gajiyar da mutum. Lift shi ne zai fi sauƙi a cikin wancan yanayi.

To, hanya ɗaya da mutum zai iya kammala aikinsa akan lokaci shine in mutum ya tashi da wuri in kai sammako da asussuba ka tashi ka yi abubuwan da za ka yi da sassafe za ka ga lokaci wani lokaci ka gama aikin ka da wuri ka kammala shi da wuri. Amma san da mutum bai tashi da wuri a bacci ba bazai iya samun ya kammala abun da yake yi akan lokaci ba. Eh, nakan iya kammala abunda nike yi akan lokaci saboda na tashi da wuri nakan iya tashi da wuri in kammala aikina.

So dangantaka da maƙwabta yana da kyau. In kana zamantakewa da maƙwabta, kuna shiri da maƙwabta, ana zaman hakuri, ana zaman ƙauna, to zaman dangantakarku yakan zamanto da kyau sosai. Kuma gaskiya yana da amfani. Bai kamata kullum kuna faɗa da maƙwabta, kuna samun jita-jita a tsakaninku ba. Ya kamata zamantakewanku da maƙwabta ya zamanto da kyau saboda akwai lokacin da abu zai iya faruwa da ba wanda kafin wani ya zo, mai nesa ya zo. Makwabcin ne zai zo ya kawo maka dauki kafin mai nesa yazo to zaman dangan taka da makwabta yanada kyau.

To lokaci da ake wanke kayayyaki dai yakan zamo ori sai kana da kaya da sun ka tara su masu datti. In ka tara kaya masu datti ko lokaci ba sai an barshi yayi yawa sosai sabili da wanke wa yakan zamanto da wahala kuma akwai kwiya. Amma ni a ganina a lokacin da ka tara kayanka ko na kwana uku huɗu sai a tara shi a wanke. Ni gaskiya bana barin kayana su yi taru kafin na wanke. Nakan wanke su bayan kowane kwana uku ko huɗu haka sai in wanke saboda ya fi sauki ba sai na tara su yaz ya ban kwiya ba.

A gaskiya mutum ya samu mai mai kyau, yakan zaman to abu ne wanda yana gyara fatar mutum, ya sa shi ya yi laushi hurrana, ya sa shi yana haske yana haskawa, ya sa shi kuma ya ɗan yi haske kaɗan. Ni na kan yi amfani da wani mai ne wanda yakan sa mutum jikin mutum ya yi laushi, fatar na zai yi laushi, ya yi haske a kullum yana.

Gaskiya, buri a gurin aiki shine a ga an samu cigaba, an samu mutane suna cigaba gurin aiki da aka kafa saboda mutane su samu cigaba kuma gurin mai shi ma ya samu cigaba. To buri a gurin aiki shine a ga an samu cigaba da girma sabili da bukata ya samu biya.

To, ka ga dai busa abu ne na gargajiya wanda ba kowa bane kan yi aiki da shi, ko kuma ba kowa bane ya iya aiki da shi. Ko busa saki, ko busa atsi, ko busa wani abun. Wasu lokacin yakan zamanto, ka san shi abu na gargajiya yana da ɗan tsari, wanda in baka iya ba, ba ra a iya cimma burin abun da ake so a yi ba. Amma nidai na iya busa tsaki, nakan busa su wake ko shinkafa, haka in zan yi aiki da shi nakan iya busawa, amma abu ne na gargajiya. Akwai hanyoyi da dama yanzu da akan yi amfani da su ba ta lallai ta hanyar busa ba.

Eh na kan yi ciniki a kasuwa saboda 'yan kasuwa sha'aninsu sai a hankali. A duk sa'anda ka je kasuwa ka ce kai duk abin da aka gaya maka a lokacin za ka cire kuɗi ka saya to gaskiya abun ya kan zamanto wani iri. Amma nan in ka je kasuwa ana iya a yi ciniki sa'an mutum ya gaya maka ga kuɗin abun za ka iya ka yi ciniki saboda a samu sauƙi saboda kai ma abubuwan ka ya zo maka da sauƙi. Na iya ciniki sosai a kasuwa. In na je kasuwa na kan ɗauki lokacina sosai in yi ciniki saboda in samu sauƙi.

To a lokacin da ruwa dai yakan su zo, wasu lokacin yakan same mu a gida, wasu lokacin kuma yakan same mu a gurin aiki ko kuma a unguwa. Ya danganta ka a inda lokacin ruwan zai zo. Ka san wani lokacin ba za ka iya sani ba, sai ka fita unguwa sai ka ga cewa hadarin ya zo. To ya danganta ka ga inda lokacin kana a unguwa ne sai ka yi maza ka dawo gida ko kuma kana gurin aiki, wani abu ne wanda ba za ka iya ka bar aiki saboda za a yi ruwa ba, sai dai ka zauna gurin aiki. Lokacin tashin an gama ruwa ka dawo gida. Amma in ina a unguwa ne, ina jin unguwa kuma na ga ruwa zai zo, na kan yi hanzari in dawo gida. Saboda ruwa ya same ka gida duk abubuwan da ka ajiye a waje ka samu ka tattara suka shiga da suka da ruwa ya ɓata su.

To a gaskiya labarai masu albarka shine kaga lokacin da mutum yana yanayi na neman aiki sai aka kira shi ka ce ya samu aiki labari ne mai daɗi kuma mai albarka. Ko kuma lokacin da ace mutane mutum ya yi juna biyu shima labari ne mai albarka. Lokacin da aka ce kuma mace ta haifu cikin lafiya, yaro na nan lafiya labari ne shi ma mai albarka. Akwai labobirka mai albarka da yawa wanda muka ji yakan zumato mana da daɗi, yakan kawo mana albarka ko yakan kawo mana kuma farin ciki a cikin zamantakewa na rayuwa.

To abun da mutum ya kan ci a gurin aiki ya dangantaka. Wasu lokutan mu kan iya dafa abinci daga gida mu tafi da shi, sabida in ka je ka yi aiki sa kai gajiya akwai yunwa. In ka gaji ka ji yunwa kaga aiki ana aiki ba da yunwa a ciki ba, aikin baya tafiya bai da daɗi. Amma ya dangantaka wani lokacin ka tafi da abinci za ka iya ci, wani lokaci kuma ba ka tafi da abinci ba za ka iya ka sayi ƴaƴan itace ka ci. Wani lokacin kuma za ka iya sayan abun wani wasu abubuwa na rage yunwa kuma na kwaɗayi a gurin aiki. Duk ba inda bai kama sai inda ya kama ba inda baya yiwuwa.

To inganta aiki dai akwai, da shike aikin ya kashi kala kala da kowane iri. Amman ina ga gurin inganta aiki shine akwai gurin tsafta, akwai gurin zamanto yin shi a kan lokaci, akwai irin da kuma yanda zaka zamanto da shi yayin da mutum ya gani ma ya san cewa wannan aikin shi an yi shi da inganci. Ko gurin tsafta ko kuma gurin yin shi a kan lokaci shine yanda ake inganta aiki.

Eh nakan so ziyartan iyali wasu wanda basa kusa dakai waƴanda suna ɗan naisa dakai ƴan uwa suna dan naisa dakai. Kuma wani lokaci nakan so ziyartar gurin nishaɗi, akwai inda za ka ɗan je ka zauna gurin zai zaman maka da sanyi kaɗan sama abin sha mai ɗan sanyi ka zauna shi ma yakan sa hankalin mutum yayi, eh kwakwalwar mutum ya zamanto.

To a gaskiya zama a birni ko kauye kowanne yana da nashi amfani, kuma kowanne yana da nashi illa. Zama a birni yana zuwa da amfanuka da yawa a kauye kuma kazalika in kana zama a kauye kana samun daman yin noma, so daman wasu abubuwan kamar ƴaƴan itacen da kana samu a kyauta, amma kuma in ka kana birni duk wani ƴaƴan itace, za ka siya duk abin da za ka yi za ka siya ne, amma shi ma yana da amfani shi saboda za ka samu ayyuka wanda za su ka muka kuɗaɗe, da za ka yi amfani da su. So kowanne yana da nashi amfani, kuma kowanne yana da nashi illa, amma ni na fi son zama a birni, saboda samun aiki, saboda samun ilmantarwa, duk da dai cewa akwai ilmantarwa a kauye, amma nan baya samun ingantuwa kamar na birni.

To ci da cokali ko kuma hanu ko wane da da inda yake zuwa kaga mutum zai ci tuwo ne? Ci da hanu ya fi daɗi. In kuma zaka ci abinci ko shinkafa ba haka ko taliya ci da hanu da cokali ya fi daɗi. Amma nan sa'anda zaka ci tuwo ya kamata a ci da hanu saboda zaka fi jin daɗin mulmuleshi zaka fi jin daɗin ɗebo miya ba zai baka wahala ba. Yana da sauki so nakan ci da cokali kuma nakan ci da hanu duk in sai inda ta kama da abin da kuma nake ci.

Ina amfani da irin waya ne na zamani, waton soft touch irin na kamfanin Tecno, saboda yakan iya riƙe caji, yakan samu abubuwa da dama suke ciki har ya baka zai bawa mutum dama, shiga ranar gizo ba tare da wahala ba, kuma yakan rike batiri sosai gaskiya, batiri nashi yana da kyau. Shine irin wayan da nake amfani da shi.

To yanke shawara a gurin aiki shine ya kamata a yi duba, su ayi bincike sosai kafin na a gane abun da ya kamata, abun da zai zaman to da albarka, abun da kuma zai zaman to da cigaba a gurin aiki. Ba kwasam mutum zai tashi yanke shawara ba. Ya kamata sai an yi duba sosai. In an duba wannan abu ne wanda zai kawo cigaba a gurin aiki, wannan abu ne wanda zai kawo albarka, wannan abu ne wanda zai kawo ɗaukaka a gurin aiki. To wannan shine lokacin da za a samu a yanke shawara sabili da yazamanto to mai amfani da kuma mai albarka ta gurin bincike sosai da kuma dubawa.

Eh to akwai apps da yawa wanda na kanyi amfani dasu ta wurin tura saƙonni. Akwai kamar na WhatsApp, akwai na Facebook, akwai kuma na Normal saƙo.

So nakan yi tafiya a gurare akwai inda in ba nisa za ka iya takawa kaman makwabta, akwai kuma gurin aiki inda ya danganta ko mai nisa ko na kusa akan iya shigan abu akan hau mashin akan iya shiga mota saboda zuwa gurare. Wasu lokacin kuma akan iya takawa wanda in bai zamanto da nisa ba amma kuma in guri mai nisa ne muna tafiya zuwa wurare da motoci da kuma mashina da su kuma keke duk ba inda baya kamawa.

Eh, nakan je gurare da wuri akan lokacin da aka saka. Sabida shi ajiye lokaci ko kuma amfani da lokaci shi ma wata tarbiyya- tarbiyya ne na musamman wanda ya dace, duk lokacin da aka sa abu, ko kuma aka sa cewan wannan gurin za'a je ƙarfe kaza, to ya kamata a dinga ƙoƙari ana zuwa da wuri. Ni nakan je guri da wuri, akan lokacin da aka saka aje. Bana zuwa daga baya, saboda in ka ce za ka je daga baya, abun da may be aka je yi a gurin, za ka je ka samu an kammala shi an gama. To kaga zuwanka bai zamanto da amfani ba. To zuwa akan lokaci, zuwa da wuri, shi ya fi amfanar tarwa, kuma hakanma shi ya fi mutunci.

To, abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine, na farko dai ya kamata ka samu ka inganta abunda kake sayarwa. In ka samu ka inganta koma mi ne da kake sayarwa, a haka zaka samu mutane wanda za su zo su sassaye abunda kaka kake sayarwa. Toh a hakan zaka samu mutane da yawa wanda za su zo su siya. Ko kuma kaga amfanin yin kasuwanci shine ka samu ka sayar, ka siya ko ka sayar. Toh kaga kana sayarwa ne ka samu masu siya da yawa. Yana da inganci sosai kuma ya kamata akoyi mutunci saboda ka l kokari ka mutunta masu siyan abunka. Ka zamanto masu mutuntawa, ka zamanto masu kyautatawa, ka zamanto masu mai hakuri a kasuwanci. Wancan yana da muhimmanci sosai a gurin kasuwanci.

A gaskiya na kan yi amfani da waya na a lokatai da yawa ba'adadi sabili da yanzu muna zamani ne wanda ka tashi da safe abu na farko ma da ka ke iya ɗaukawa shine waya. Abu zaka fita da shi, da shi zaka duba lokaci, da shi zaka abu, zaka shiga na'ura, za ka yi abubuwa da yawa. Gaskiya ba hadadin da na kan bana ma iya kirga su. Sonon ni ke amfani da waya ta. Ina aiki da waya na sosai.

A'a gaskiya ni bana son kallon faduwar rana, saboda a lokaci da yawa ma rana zai faɗi za ka samu kana wasu ayyuka ne, mebi ka tashi a gurin aiki kana kokori ka dawo gida ka yi abubuwan da suke gabanka ko kuma zai same ka ma kana ofishi ko zai same ka kana gida kana kammala abubuwa. Bana son kallon rana.

To irin kyauta de ya dangantaka da abubuwan da ka ke da shi sabida a lokatai dayawa ba za ka iya bada abun da ba ka da shi ba, sai dai abun da kake da shi. So kyautane a ko wani lokacin da za ka iya bada kyautan kuɗi, a ko lokacin da kuma za ka iya bada kyautan abinci shine yakan zo ya dangantaka da lokacin da kuma abun da kake da shi a lokacin da kuma yanayin da ka samu. Shi mai bayarwa a lokacin.

Mene abincin da nake so na fi so shine ina son tuwo, ina son taliya, ina son shinkafa, abubuwa da yawa. Gaskiya in dai ta fannin abinci ne ni mai son abinci ne. To in an ce an haɗa ni da shinkafa wannan ina son cin shinkafa kuma ina son cin taliya. Tuwo kuma ya danganta ka dai ne miya. Wani miyan taushe, miyan gyaɗa ina son shi nakan so sosai.

To koyon fasaha sabo gaskiya yakan zamanto, wasu lokacin yakan zamanto da wahala. Sabida ina ga kamar sai ta wurin na'urar wayar, in kana da waya, in ka shiga ranar gizo wasu lokaci kuma kakan iya ka je gidan da ake koya, sabida akwai masu-musamman su masu-da sukan koya ma mutane sabon fasaha. Maybe inda ake zuwa a koya ta gurin kwamfuta, mutane da yawa sukan je gurin can su koya sabon sa-sabon fasaha.

Eh ina amfani da computer saboda shi na'ura ne wanda a zamanin mu yanzu yana da tattare da abubuwa da yawa wanda in ba da shi ba ma za ka ga rayuwan yanzu yana zamanto da wahala kamar su koyan sabon fasaha wannan may be sai ta gurin computer. Ko kuma yanayi dai ko yawan aiki yanzu ma za ka samu yawancin sai ta gurin kwamfuta ne ake yin shi. Saboda haka kowanne mu yana da kyau mutum ya sa hankali sosai ya sa ya yi niyya ya koya sabida da zamani yana juyawa.

Eh nakan sanya hula amma kuma ya danganta ga dawani irin hula saboda da akwai hula na maza akwai hula kuma na mata. Ni kuma mace ne nakan iya sanya hula na mata wanda yakan ƙara eh kyau a wanka. Akwai yanayin kayan da ka saka ka saka hula sai ya fitar maka da fuska sosai, ya fitar maka da kyanka sosai. To nakan sanya hula kuma ko a maza ma yana da kyau mutum yayi wanka kamar irin wannan su kayan da ake saka wa na maza da sun sa hula yana fitar da wankan kuma yana kyau.

To a lokacin da na kamu da mura dai yakan zo ai mura shi wani cuta ne wanda yakan kama mutum a lokacin da kamar sanyi ya shiga jikinka ko kuma lokaci ka rike mutum a wuya in ka yi ihu ko ka yi yawon ta magana sosai sai ya rike ka a wuya. So a lokacin da na kamu da mura shine a abun da zai yi shi ne ka nemi magani da za ka sha sabilida ya kawo sauki. Neman tallafi ko neman magani zan ce shine yake shine hanya mafi sauki sabida ka yi amfani da magani in ka yi amfani da magani. Zakaji sauki zaka samu sauki. So a lokacin da na kamu da mura neman magani shine hanya mafita.

To inda nake zubar da sharata shine daman in akwai kwando na shara wanda za ka ajiye a ƙofar gida ko kuma cikin gida ko kuma wani lokaci akwai yanayin da gidan yake da za ka ajiye, za, a yi ta tarawa a ciki sai sanda lokacin da ya cika. To akwai motocin da suke zuwa su zubar da shara lokacin da kwandonka ya cika na shara. Za ka fitar waje, su masu zubar da shara zasu kwashe a je a zubar da shi can saboda shi bai kamata duk lokacin da ka gama tara shi za ka samu yana wari. To in ka gama tara shi ko kuma ka ga ya fara kwandonka ya cika, za, a je a tara ne a je a zubar da shi wuri mai nisa can bayan gari inda ba zai shafi mutane ko kuma da zai zamanto da illa wa jama'a ba.

Eh nakan shuka tsire-tsire a gida sabili da yakan zamanto da amfani sosai. Wani lokuta kamar nakan shuka su alayyaho, nakan shuka su kuɓewa, nakan shuka irin su gyada a kusa da gida haka. Akan shuka yes don sabilida yana zamanto da amfani. Memokon da za ka cire kuɗi ka saya wani lokacin in ka shuka a gida yakan zamo da amfani sosai. Yakan kawo hanyar sauƙi da kuma hanyar ajiye kuɗi.

To gaskiya a ranar zuwan kasuwa wani lokaci yakan danganta, sabili da nakan ga kamar yawanci yakan zo a ranar Asabar ne, sabilida ranar Asabar wasu ba a cika zuwa aiki, so zaka yi yuzin wancan lokacin kaje kasuwa kayi sayayya sabida sati da za a shiga za a yi akwai bukatun su da yawa. Amma dai wani lokacin ma ko ba ranar sati ba, in abu ya kama in abu ya faɗo akan iya a je kasuwa.

Eh gaskiya wasu lokacin nakan iya sanya tunafarwa don ayuka amma kuma gaskiya ba sosai ba, sai in ya zaman to wani ayuka ne wan da da zai zo da nisa da kwanaki na gaba da shike a yau da kullum mutane suna shiga ribibin mutum akwai mantuwa amma nan in ba ka son ka manta ya zo maka da amfani sosai wanda kana son kuma ka tuna sai mu iya sai mu sanya wannan tunafarwa saboda in lokacin yazo zai tuna maka shima yana da taimako sosai yakan taimaka.

To a gaskiya ina son baccin rana. Nakan so inyi bacci da rana, amma nan kuma yanayin aiki wani lokaci baya iya barin mutum ya yi bacci da rana. Amma lokacin da ka samu dama ba ka je aiki ba kana gida kuma ka samu ka kammala aikinka da wuri, zaka iya kayi bacci da rana. Don shima yakan kawo hutawa. Zaka samu jikinka wasu gajiyan da ka mke ji, ka samu kayi bacci rana zaka ji sauki a jikinka. Shima wani hutu ne in ka samu. Amma kuma in a gurin aiki ne bai kamata a yi bacci a gurin aiki ba, sai da yanayin inda ka samu kanka.

Dangantaka da abokan aiki ba laifi yana da kyau saboda ai in kana gurin aiki wannan kuma abokai ne na gurin aiki wanda kuka yi aiki tare. So daman kuma ana so a samu cimma buri ko kuma ci gaba a gurin aiki shine a yi aiki tare, a sa hannu, a tafi tare, a tsira tare, a samu ci gaba tare. So in dangantakan ka da masu wanda abokai na gurin aiki bai da kyau ka ga ba a cimma burin aiki ba kuma ba za a samu ci gaba ba. So dangantaka tsakanin ka da abokai na gurin aiki ya kamata ya zama to mai kyau, mai ginuwa, ku zama tso masu haƙuri da fahimta kuma kowa ya samu ya yi abin da ya kamata. In kowa ya samu yayi abunda ya kamata, za a samu ci gaba acinma buri da akajeyi.

Eh gaskiya siyan kaya a yanar gizo wannan yana da asali sosai. Wasu lokacin wasu lokacin kuma an ka samu kayi sa a gaskiya yana da kyau. Za ka samu yana da sauki ne kuma za ka samu ka zaɓa abun da kake so mai kyau. Amma kuma gaskiya in baka yi sa'a ba, sanda ka siya aka kawo maka shi gida, za ka ga abun da ka kalla ya maka kyau ka yi sha'awan shi ba shine abin da aka kawo maka ba. Yana da kyau kuma gaskiya bai da kyau. Ni gaskiya ban cika sayan kaya a yanar gizo ba. Amma kuma akwai wanda na ga sun siya ya yi kyau kuma ya zama to in da suka gani suka yi sha'awan shi.

Eh nakan iya daffa abinci sosai fa sabora dai ni ai ya mace ne kuma kaga a a arewa mu yana ko ba arewa ba ma a kundin gefen mu shine ka zamanto ko da na miji ne wanda zai iya daffuwa ya dafa wa kan shi abinci saboda yana da illa mun ba ka iya daffa abinci ba akwai illa sosai. Sa'an da kana jin yunwa ba ka iya ka daffa abinci ba ba kuma ko wani kullum ba ne ya kamata za ka fita kaje ka ci abinci a waje ka siya abinci a waje saboda ko wane ba kowane abincin waje ba ne ke zuwa da inganci saboda ni nakan daffa abinci na iya daffa abinci kuma nakan yi daffuwa sosai.

Eh nakan koyi wata yare, sabili da yana da amfani shi ma sosai, saboda akwai wace lokacin da za ka shiga ɓangaren da ba'a yaren da ka ke yi, ko kuma ba'a yaren da ka ke ji, to wancan ma ya kan zamo da matsala. Amma in ka san cewa wannan, in ka samu daman koyan wani yare, ka samu dama wasu su koya maka wani yare, yana da amfani sosai. To nakan yi iya ƙoƙari in ga cewan na koyi wani yare, saboda samun karuwa ne na ilimi, kuma zai maka amfani sosai a lokacin, da za ka samu akwai lokacin da ka ke da buƙatanshi sosai sai kaga ya zo maka ya maka amfani.

A'a gaskiya bana son cin abincin titi, saboda cin abincin titi yana da nashi matsala. Ba ka san na ɗaya, ba ka san inda aka inganta wancan abincin ba. Na biyu, cin abinci akan titi ko kuma na titi ma, to akwai masu cin leburori, wanda sukan a bakin aiki suke, ne ba inda suka iya. Wasun kuma akwai sabo da shike wanda basu da iyali sukan iya su bi, yakan zo musu da wahala su yi dafuwa da shine, shi, eh, za su je bakin titi su ci abinci. Amma ni gaskiya bana son cin abincin titi.

Eh nakan kalli taurari da daddare sabila da yana da ban sha'awa sosai. Lokacin da ka ga dare ya yi, ka ga taurari sun fito da yawa haka yana da ban sha'awa. Yakan sa wurin ba dai zaiyi duhu ba kuma ba zai haske can-can kamar inda wata ya fito ba. Zaka ga taurari ne in sun bazu a sama yana da kyan kallo, yana da ban sha'awa. Wani lokaci ma har hoto na kan yi sabili da yana da sha'awa a ido kuma yana da kyau.

Eh kujeru na suna da daɗi da kuma laushi. Kujeru ne wanda an yi su, anje an buga su an sa musu dolof a ciki. In ka zauna za ka ji daɗi yana da laushi kuma. So kujeru na yana da daɗi akwai waɗanda an yi su kataki ne kawai amman su baya daɗin zama. Amma kujeru wanda an sa dolof a ciki aka mishi bugu mai kyau yana da daɗin sha'ani.

Eh muna da wifi a gida saboda yana da daɗin sha'ani yakan taimaka ta gurin zaka shiga ranar gizo a waya ko kuma gurin kwamfuta kana son ka yi aiki da shi, yakan kawo zamanto da daɗin sha'ani yana zuwa kuma network nashi yana da sauki kuma yakan kawo sauki cikin amfani da data.

A gaskiya zafi jure zafi kawai ana jure shi ne saboda ba inda mutum ya iya amma da shike zafin ma ya danganta ka kala kala. Zafi ne na kuna, zafi ne na jiki kokuma zafi ne na ciwo. Ko wane irin zafi akan jimre wa zafi saboda mutum ya manyantaka, ya san ya kamata ya jiwre sabilida abu da ya same ka, lallura da ya same ka ba inda ka iya. Amma gaskiya jure zafi bai da sauki, hakuri ne ake yi.

A gaskiya ina kwana a kan gado ne, lokacin da mutum zai nake kwana a ƙasa shine in gajiya ya binmin jiki sosai. Inna gaji sosai to na fi yadda da kwana a ƙasa sabida kwana a ƙasa yakan cire gajiya a jiki. Amma a kan gado nake kwana in ba wai ya kama ba kwanan ƙasa ɗin a lokacin da in ba gajiya bane ka kwanta ƙasa yakan kawo gajiya a jiki yakan tattaro ma mutum gajiya jiki. Amma in kayi aiki ka gaji sosai zaka iya kwanta ƙasa saboda kwanciya ƙasa shi ma yakan cire gajiya.

To aikin gidan da aka yi kullum fa suna da yawa saboda a kaman mace ma. In mace ta tashi da safe takan yi ta gyara gado, ta yi shara, ta yi wanke wanke, ta dafa abinci. Wannan aiki ne wanda ya zamanto dole in ka tashi da safe za ka iya yi. In kana da wanke wanke, a wanke wanke ana yin shi kullum, shara ana yin shi kullum, abinci ma akan iya dafa shi kullum. Da shuke ya dangantaka akwai wanda ba sa yin shi kullum sukan je su ci a waje. Amma na wanke wanke da shara wannan wanda ya zamanto za a yi shi kullum ne na aikin gida da aka saba.

Eh ina shan madara saboda madara shi ma yana da amfani sosai a jiki ko kuma a shayi ko kuma a kunu ko dai a wani abu na sha haka. Madara yana da kyau ga yara da kuma manya. Yana ku aiki kuma ta gurin rage jiki wanda suke ƙoƙari su rage jiki ma ina ga kamar ana iya a sha madara. To wasu ma sukan iya ɗeba haka garin shi ma a sha akan kuma sha a cikin shayi duk inda ya danganta ka. Amma ni ina shan madara ko ta wani hanya ne.

To abu na farko dai a lokacin da nake cikin damuwa, abu na farko da ake iya yi shi ne na ɗaya shine ka kai wa kai addu'a. Na ga addu'a shine abu na farko da mutum ya, ya kamata ya yi in ya samu kanshi a lokacin damuwa. In ka gama addu'a sannan sai ka duba a cikin wannan damuwan wanne ne za ka iya yi domin a samu maganin shi, domin maganin shi. Akwai wasu wanda bayan kayi addu'a za ka nema magani, abinda za a magance damuwa. Damuwan kuɗi ne sai ka fita ka je ka yi aiki, damuwa ne na gida sai ka nema inda za ka yi ka magance shi. Amma abu na farko mutum ya shiga damuwa ina ga shine lokacin da za ka yi addu'a ko kuma ko ba lalle sai ka shiga damuwa za ka yi addu'a ba. Amma abu na farko shine kar ka ɗaga hankali. Don ɗaga hankali baya taɓa kawo maganin damuwa, nisowa da addu'a da nemo hanyar magancewa shine abun mafi sauƙi. Shine abinda ya kamata mutum ya yi in ya shiga damuwa.

A gaskiya abu biyu da nake jin tsoro yanzu a haka, zan ce nakan ji tsoron ciwo saboda in kana cikin rashin lafiya to duk abun da zaka yi bazaka taɓa yin shi ba, bazaka samu ma damar yin shiba. So nakan ji tsoron ciwo, nakan ji tsoron kuma talauci. Don ko in kana da lafiya, kana da talauci ba ka da kuɗi, abin yakan zamo damuwa sosai. Mutum yakan shiga wani yanayi ne saboda kana da abin da zaka yi na biyan bukata, baza ka samu biyan bukata ba saboda baka da kuɗi. So nakan ji tsoron ci-cuta ciwo, nakan kuma ji tsoron talauci. Rashin kuɗi yakan bani tsoro sosai.

To, burodi dai suna nan kala kala. Akwai burodi na waɗanda sukan yi shi kala kala daban daban. Amma ni kowane burodi ne, naka bani wanda na fi so shine wanda an yi shi sabo, yana da laushi sosai. Wanda an yi ko wane burodi ina ga duk rashin daɗin shi. In yana nan sabo ne an ciro shi yanzu, yakan zamanto da daɗi sosai. To ina ga burodi in sabo ne a kowanne da so ingancin shi yakan zama daban. Shi ma yana daɗi amma in bai da inganci, so samu da kyau shi shine a ci, a samu mai zafi da an cire shi yanzu.

Eh, in ta kama ni, na kan yi aiki bayan lokaci, saboda kowane lokutan da za ka je wurin aiki, kana kan aiki lokacin tashi zai yi, kuma ba ka riga ka kammala abin da ka ke yi ba. So in har akwai wani abun da ya zamanto tikas, ya zamanto da amfani, nakan zauna daga baya, n'gana kammala abun da na kai yake kan hannuna kafin nan. Kuma shi ka ga bayan lokaci ne, bayan lokaci za ka iya ka kammala abun da ka ke yi kafin nan ka tashi a gurin aiki.

Mafi lokaci inda muke haɗuwa da abokan ciniki shine a gurin kasuwanci. In ka fita kasuwa ko kuma wasu sa'i-sa'i yakan zamanto akan hanya. Wasu may be kun je wani gurin meeting sai ku haɗu da abokan ciniki, wasu kuma yawancin a gurin cinikin ne ake haɗuwa da abokan ciniki.

To ni nake son dafa, kwaina na kan dafa shi gaskiya ya dafu sosai. Na san wasu su kan dafa shi yayi rabi, nunan shi kar ya nuna sosai-sosai amma ni na kan so dafa shi ya nuna sosai. In don bai nuna sosai ba ya kan yi mun kamar ƙarni. So ni ban son ƙarni, na son dafa shi ya yi liɓis ko kuma in soya shi.

Gaskiya ba na son gurare da masu hayaniya inda ana suruta suruta ko kuma gurin ƙara ko kuma guraren da gashin nan da zai zamanto. Na fi son gurin da yake shiru inda ko da ce za ana surutu ma, yi zamanto surutu mai ma'ana akwai fahimta ba ana ihu ba. To inda ake ihu ko hayaniya gaskiya ni nakan guji gurin, ba na kan so gurin hayaniya.

To gaskiya a sauro kan dama yakan bi wurin da akwai datti ko kuma ruwa. So in da dan zuwa yamma yayi ko kuma akwai inda akan fesa maganin sauro a cikin gida, dama inda akwai ciyawa sai ayi feshi ya rage su a cikin gida. Dare kuma yayi ana rage zubar da ruwa a ko ina ko kuma da dare ana amfani da gidan mosquito, gidan da ake sawa a kan gado saboda kar mosquito su sami shiga shi. Mun kiyaye sauro.

A gaskiya, daman ya kamata kafin na mutum ya ɗebi abinci, ya san cewan ga iya inda zai ƙoshi, in yaci zai koshi. Amma kuma in ya kasance duk da cewa zaman yau da gobe, akwai ran da za ka ɗeba ko min ya zai raguwa. To raguwan wani lokaci, akan ni na kan ajiye zuwa wani lokaci inda zan ƙara cin abincin ci. Wasu kuma raguwan haka in ya ɗauka a ba almajiri. Wasu kuma raguwan, sukan iya su zubar. To ba inda babu, an dake da raguwan abincin da aka ci ya ragu.

To abun da ake iya na farko mutum ya tashi daga bacci, bancin addu'a, ya'an abun da yake zuwa na gaba shine mutum ya samu ya ƙimsa gurare cikin gida. Akwai inda za a yi shara, ka yi shara, ka yi wanke wanke, sannan ka dafa abinci na safe. In ma akwai zuwan aiki sai a shirya, a yi aiki. Amma abun na farkon da yake aiki shine ka tashi, ka yi shara, ka yi wanke wanke sannan ka shirya jikinka zuwa tafiya aiki.

To a gaskiya tofa miyau ba abu ne wanda ya kamata za a yi shi mutane idanuwa suna kallo, mutane suna kallo ba. Ya kamata in mutum zai tofa miyau yayi gefe, yayi inda ido baya kallo, inda mutane basa kallo ko kaje banɗaki ka tofa ko kuma kaje inda akwai ƙasa ka tofa ka rufe da ƙasa. Shi ne inda ya kamata a tofa miyau saboda bayi da dadin kallo ko kuma wani ya ga lokacin da kana tofa wannan, yakan zamanto da ƙyankyami ko ba kowa bane yake son kallo, yakan zamo abun ƙyankyami. To ya kamata gurin tofawa a banɗaki ko kuma za a tofa a ƙasa a rufe shi inda ba ido ba, inda ido idanuwa ba zasu kalla ba.

A gaskiya ni bana son yanayin ɗakin da yake da tarukuce da yawa. Na fi son ɗakin da yanayin shi ya zamanto a kimse, ya zamanto da tsabta, ya zamanto ba wani kaya ko arziki haka ya kamata. Komin ka yi zamanto a kimse, gadonka a shirye ko gurin zaman ka ya zamanto pepes. Na fi son guri kimsassen guri, yanayin ɗaki kar a shiga, ana shiga a ga tarukuce da yawa ko ana shiga a ga kayoyi a zubai. To gaskiya irin wancan ɗakin bana, na fi son ɗakin da ka shiga ya zamanto da tsabta, a share kome a kimse, kome inda ya kamata. Shi ne yanayin ɗakin da ni na fi so.

A'a ni na fi son fensir, saboda alkalami ba kowane yakan iya aiki da shi ba. Amma da shike ka ga fensir an saba ko da a lokacin da ana tasowa daga yara an fi koya mana aiki, za ta shi abu wanda za fara koya muka aiki da shi shine, a'a matakin maru abu rubutu shine fensir. To ina ga fensir ya fi saukin sha'ani kan alkalami ba kowane yake iya aiki da shi ba. Kuma yana kaman samun shi ma ya zamanto abu ne wanda a da ne ake cika aiki da shi ba yanzu ba.

To a gaskiya lokut inda ake tabbatar da ingancin aiki shine gurin kula da shi sosai. In kana kula da abin da kake koma mai ne aiki tafiya ko mi ne mutum yake, in har ana bashi hankali sosai, ana bashi kula, ana bashi kula yakan zamanto da inganci sosai. Inda ake kare ingancin aiki shine ka yi shi tsakanin ka da Allah. Duk abin da kake ka yi shi tsakaninka da Allah kuma ka yi shi cikin natsuwa. Duka wannan cikin natsuwa ka yi shi kuma a duka yakan kara ingancin aiki.

Eh, nakan saba da shirye-shiryen kwamfuta sabili shi yana zuwa ne da za ka samu wani akwai abin da kana aiki da shi, zaka ga an sake yin shi ya zama sabo. An ƙara inganta kuma app ne kuma me ne? Akan ƙara inganta shi kuma a lokacin da an inganta shi zaka ga wanda ka yi sabo ɗin sai ga ya fi na farko. So, inda za ka ƙara shirya, inda za ka samu wani shine ka yi shirye, ka yi ayi shirye-shirye saboda karanta inganci a aikin kwamfuta.

Akwai abinci kala kala wanda yake sa mutum ya ji daɗi. Abun da da shike hora na akwai sarrafawa. Duk wanda an kani suka dafa abincinka ka sarrafa shi mai kyau rana ko da ba ka son cin abincin. Amma in ya samu sarrafi mai kyau yakan sa mutum yayi marmarin shi kuma har ya zo ya ji daɗin shi. Wanin kuma in aka yi shi kawai a yamutsai ko yane ba zai yi daɗi ba. Amma in ka natsu ko wane irin abinci ne du duk da haka dai a ko wanda kana fin so. Ko da su shinkafa ko su masa haka in ka samu ka inganta shi mai kyau yana da daɗi sosai.

A gaskiya bana sanya belt kullum saboda shi belt aka iya sanya shi ne a kayan da ya dace ko kuma in an saka wando wanda yakan iya faɗuwa ko kuma ka sa wando da bai kama ka ba. Shi ne ana saka mishi belt saboda da ya riƙe kuma ya zamanto da inganci kayan hadon ya fita mai kyau. Amma kuma ba kowane kaya bane yakan buƙaci sa belt kuma ba kullum bane akan isa kayan da yakan buƙaci belt. Kuma ba kullum bane ne ka sa belt.

A'a gaskiya ba kullum ba sabida jarida ya zamanto abu ne wanda ya tsufa ba a cika aiki da shi. Yanzu an fi iya aiki da ranar gizo da ke shiga ta waya, ana duba labarai ko kuma ana amfani da rediyo ko kuma ana amfani da TV, ta wurin jin labarai. Toh ba a cika aiki, duk da dai akwai masu yi, ana bugawa har yanzu kuma akwai masu aiki da shi har yanzu. Amman baya cika kasuwanci kamar inda da man yake.

Babu, riga ɗaya yana da girma. Ba a iya riƙe shi a aljihu sai dai a sa shi a jaka ko kuma ma a sa shi a leda. Duk yayin da mutum zai fita amma zai ɗauki kaya don gyara ko kuma za ka fita da kaya a hannunka ko riga, wurin da mafi kyau da za a riƙe shi shine a cikin jaka ko kuma a cikin leda. Amma a aljihu, ai ƙananan abu ne ke shigan aljihu. Riga kuma da shike a kowane rigar da mun kuwa yaɗa ne za a yanar dewa a sa aljihu. Amma duk da haka sawa a jaka ko kuma sawa a leda ya fi inganci.

Eh to na san wani ranar rubutu in yi shi cikin natsuwa rubutu ya kan yi kyau. Wani kuma ko ya mutu yin natsuwa rubutu baya yin kyau. Amma ni rubutuna yana da kyau sosai fam. Yana da kyau. Duk da dace a ko lokacin da in gajiya ya shigo cikin lamarin na rubutu sosai ko kuma a ko wani gajiya ko kuma ina da wani abin da nake da shi a gaba na baya kan yi kyau sosai.

A'a gaskiya bana fatan samun ciyawa, saboda shi ciyawa yana da illoli da yawa. Wasun kuwa cikin gida ne yakan kawo sauro, ko a cikin gida yakan kawo macizai, yakan kawo wasu abubuwan da ba su da daɗi mara kyau. So ya kamata a yanke ciyawu a cikin gida, guri ya zamanto da sarari, guri ya zamanto da kyaun gani.

Eh nakan sha ruwan 'ya'yan itace saboda yana da kyau a jiki, sai yana da inganci yana taimako gurin in mutum ya ci abinci, ka gama cin abinci ka sha ruwa, ruwan 'ya'yan itace yakan taimaka gurin abincin da ka ci ya ƙara ingancin shi kamar su ruwan lemu ko su ruwan kankana, su ruwan 'ya'yan itace duka suna da kyau a jiki gaskiya kuma yana kamata mutane suna shan shi bayan an ci abinci.

To a gaske gina dangantaka ta kasuwanci yana da muhimmanci sosai. Sa'an da kana son ka yi kasuwanci kuma kasuwancin ka ya samu ci gaba, kasuwancin ka mutane su zo su saya, kasuwancin ka ya samu fadadawa, sai ka tsaya da gaske wurin gina dangantaka tsakaninka da mutanen da zasu zo su siya kasuwancin ka ta gurin ma mutane in kana da haruya kayan ka kuma ka inganta shi da kyau, ka sa mutane sun yarda da kayan ka, ka sa mu-- ka sa kula sosai, ka sa kula sosai a gurin abin da kake sayarwa, yakan sa dangantakar ka-- dashike in mutum ya saya yaga aiki ne, yaga kayan ka, ai ingantacce ne mai kyau ne, so yakan sa gobe ma mutum ya dawo gurin kasuwan ka. Kuma ta gurin ha-- kar mutum ya zamanto yana haɗa fuska in yana gurin kasuwanci, ya zama da fara'a, mai zama mai hakuri a gurin kasuwanci, duk wannan yakan kara dangantaka a cikin masu cikin yan kasuwa.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutum ya zamanto mai ƙaunan mutane, ka zamanto mai ƙaunan mutanen da suna kusa da kai ko da ba wanda basa kusa da kai ba. A cikin abokantaka, in an gane cewa wannan fa yana da kaunan juna, yana da ƙaunan ɗan uwa ko yana da ƙaunan abokinshi. To, ina ga shi ne abu mafi mahimmanci, abu mafi muhimmanci saboda in kana ƙauna, kana nuna abokantakan ka kauna ko kuma iyali ko kuma na kusa da kai, yakan sa mutane ma su ce "ai wannan to tun da yana son ka, inda bukata koma meye ne zai iya yinshi". Ka zamanto mai ƙaunan juna kuma ka zamanto mai haƙuri saboda inaga kaman kana ƙaunan ɗan uwan ka ko kana kauna abokinka, yakan jawo ka zama mai haƙuri da shi saboda duk abin da ya yi maka za ka yi saurin yafiya, za ku yi sauri ku daidaita koma meye ne a ciki, koma meye ne kuka samu kan ku aciki. So abu mafi muhimmanci shine a zamanto masu kauna, a zamanto masu haƙuri, hakan za a iya zama tare ba tare da samun matsala ba.

Gaskiya irin kiɗan da nake son ji ba irin wanda kawai za yi ta yin kiɗi. A na kiɗi ana rawa kamar ba gurin zuwa ko kuma ba gurin da aka nufa ba. Na fi son kiɗin da ana yi shi a hankali ne wanda ko da waƙa ake yi kalmomin a zai zamanto ganin yan kalmomi ya zamanto. Ba na son kiɗa mai sauri sauri. Na fi son kiɗa na zamanto a hankali haka na fi gane wa kuma na fi jin daɗin shi.

To takalma dai sai hankali da cike akwai takalma kala kala, akwai wanda yake da tsayi in kana son ka je unguwa ko kuma akwai wanda kana son ka fita nan da nan wanda yake da saukin sawa kamar silfas bai da wahalarwa. Akwai kala kala da wanda ya kamata mutum yana da shi saboda yana yin fita da ni da kullum. Akwai wanda ya dace honi yazo yayi zaman to yanayin kayan da za ka saka ya yi zaman to shine abun da zai tafi da shi shi ya fi kyau. Amma koya kalla a ce ya kamata mutum ya sami takalma guda shida ko zuwa bakwai haka.

Gaskiya ranar biyan albashi yakan zo ne da wani daɗi da kuma kwanciyan hankali na musamman. Ahh, lokacin da ka san za ka karɓi kuɗi, ai ka riga kayi aikin kuɗin, za ka karɓi kuɗinka biya wa kan ka bukata. Duk da de cewan wani lokaci yakan zo cewa akwai bashishi shika a kan kuɗin. Amma nan yana da daɗi sosai lamarin. Kaga cewan yau za'a biya ka, za ka karɓi kuɗi kuma za ka biya bukatun, za ka karɓa albashin ka, kuma za ka biya bukatun ko kuma kuɗin bashin da ake binka, za ka biya sabili da ka samu salama hankalin ka ya kwanta.

To tara sabar kuɗi balali ne ina tara wa sabida wurare kan zamo da hatsari. A maimako mutum ya tara sabar kuɗi wanda ya kai ajiya a bankuna inda ake ajiye kuɗi, sai dai inda akwai wani bukata na musamman da mutum yake da shi na sabon kuɗi shine mutum zai cire ya je biya bukata. Amma tara sabon kuɗi a ajiye gida ko a na yawo da shi gaskiya yana da illa sosai saboda aya kuwa yi ɓara wanda suna hangen abun da kake da shi. So tara sabar kuɗi sai dai in ya kama don biyan bukata.

A gaskiya na fi son tufafin auduga, saboda da za ka ga na farko yakan zamo da kauri na biyu kuma sofan shi baya kan nuna kanshi. Shi ma ko da silikin ma yana da kyau amma ba kowane siliki ne ya kan yi kyau ba. Dashi ke wani lokaci yakan dangantaka ganin irin dinkin da kake so ko kuma da yanayin kayan, yanayin kayan kan sa ka so siliki ko kuma yanayin kayan kan sa ka sa auduga dukka dai suna da kyau amma kuma eh auduga a ganina auduga ya fi kyau.

To ni a watan aif-watan aifuwa na shine Afrilu. An aifi ni ne ran uku ga watan Afrilu kuma wata ne da mun yarda cewa wata mai albarka ne saboda lokacin an fara samun ruwa, ruwan sama yana saukowa sabida a yi noma an sami amfanin aiki.

Gaskiya na fi son shayi ba kofi ba. Kofin yakan zo a lokacin da ka na so ka sha. In ka je ofishi kana son ka yi aiki za ka sha kofi. Amma shayi da su ke shayin kan zo kala kala ne. Akwai shayi mai madara, akwai kuma shayin da ba sai an sa mashi madara ba. Akwai shayin goruwa, akwai shayi kala kala da wanda za ka sha ka ji daɗi kuma ka ji jikin ka ya yi kyif. Kuma sanyi ka ke ji za ka je jikinka ka daina jin sanyi. Kuma wanda ka yi aiki sosai a jikin ɗan adam. Na fi son shayi.

Sosai ina cin salati saboda yana da inganci sosai, yana da ɗanɗano mai daɗi. Musamman in ka sa mishi a jollof rice, in ka saka mishi a abinci ka haɗa da abinci kan sa yi daɗi sosai. Yakan ba da inganci har ma ya sa marmari. Ma dama ba ka da marmarin cin abinci, a lokacin da ka ga salati ka ga yanda aka haɗa shi sosai kuma he kan sa ka ji marmarin shi kuma ya kan ƙara ma abinci ɗanɗano. Ko a haka ma nakan iya ci, aka iya ci shi ba tare da abinci ba saboda ɗanɗanon shi mai daɗi ne.

Sarkake gida abu ne wanda ya kamata a yi shi kullum saboda a samu salama, saboda a samu albarku, saboda guri ya zamanto da tsabta, saboda ya zamanto da daɗin sha'ani. So a ko da yaushe ba matsala ba ne ko sau nawa ne mutum zai iya sarkake gidanshi.

Eh waya takan daidaita haske da kanta saboda wanda abune na riga na saituna shi da kanshi. In ina duhu zai rage hasken shi, in kuma ina haske zai daidaita kanshi ya zaman to da haske saboda in samu in ga abun da nake a ciki. Na ni na saita shi da kanshi yakan daidaita haske da kanta.

Eh, na kan yi kiran bidiyo, saboda shi kiran bidiyo yana da daɗin sha'ani. Kakan yi shine a lokacin da, um, ka, kana son ka gan ɗan uwanka ko kuma wani maƙwabta wanda suke da nisa, wanda tafiya ko kuma nisanta ya shiga tsakanin ku wanda ba za ku iya ku ga juna, ah, ido da ido ba. Amman da shike, sai godiya mun samu na'ura kana za iya ka yi bidiyo a waya ka ga ɗan uwanka har ka yi hira da shi ka ji daɗi. Yana da kyau kuma ina jin daɗin aiki ko kuma ina jin daɗin yin kiran bidiyo saboda in ga abokana ko kuma da ƙaunatattu na.

Dangantakana da shugaban aiki yana da kyau sabili da a wurin aiki in aka ce wannan yana gaba da kai shugaba ne ya kamata a bashi wancan wannan kalman yabo ko kuma a zamanto ana mutunta shi saboda ai shi ne na gaba da kai ne bai kamata ana guga kafada ana nuna wani ya ciccijewa ba. To dangantakan ka da shugaba a gurin aiki ya kamata ya zamanto mai kyau saboda ai gobe ma in akwai hali na promotion ya kamata ko cigaban za ka samu ƙarin cigaba a gurin aiki na gaba da kai ne zai iya taimakon ka ko kuma ya baka labari a kan shi. To dangantakar da shugaban aiki yana da kyau sosai kuma yana da nashi amfani.

To a gaskiya na fi son tufafi da za ka saka mai tsayi da zurfi maka, kafafuwa da fi maka hannu kuma ba wando ba. Na fi son wanda za ka saka ka ga mutuncin ka. Tufafin da za a ga mutuncin ka wanda duk wanda ya gani, ya gani kayan a jikin ka ya zamanto cewan shi ma ya mutu da wanda yake sa kaya din. Don ba na son tufafi wanda ya ka nuna jiki, fata da jikin mutum a waje ko kafafuwa ko sama. Ba na so, ya kamata a dinga sa tufafi mai daraja mai inganci.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki sabili da daga farko ma bai kamata mutum ya kashe kuɗin aiki ba. Amman in ta kamace wannan kuɗi ne wanda za aiki da shi ka kashe. Toh ya kamata a rubuta shi sabili da a samu labari a kai. A gan cewan wannan kuɗin ya tafi nan ne, a san cewan kuɗin nan yana ƙure ka za ne, yana ƙure ka za ne. Sabili da da samun fahimta, sabili da gujewa ƙananun magana, sabili da gujewa fitina. Toh ya kamata, a dinga rubuta duk abun da aka kashe, kuɗin da an kashe nan wurin aiki a rubuta shi saboda record.

To raba abinci da mutane ya danganta ka, ko kuma mutanen inda akwai bukata kana da abinci ka samu wani mai bukatan abinci ai za a raba. Hamman kuma ba wi bukata ba. Wanin kuma sakalci, gaskiya ya kamata kowane mutane ma abinci da zai ci da kanshi. Amma nan kuma ya zama to wani ya zo da karfi, rashin karfi ne ko kuma wani rashin wani abu na zamantakewa, na rayuwa to ya kamata a taimaka, a raba da su su kuma su samu abinci. Ba wanda suna yawo kaɗai ba.

To a gaskiya ni ban cika cin abinci da safiya ba, sabili da kana ƙoƙarin duba yanayin jikina. Amma yanka macen zan ci abinci da safiya nakan ci ne wanda abun da bai da nauyi, abun da kawai zai iya shiga cikinka, ba tuwo ba shinkafa. Wasu loku ci ma ya'yan itace, wasu lokuta kuma koyi saboda shi bai da nauyi kuma yana taimakawa sosai gurin rage jiki. To ni bana iya cin abinci da safe sai da nima abu kamar su koyi ko kuma ya'yan itace in ci da safe.

A'a, bana iya tuƙin mota, sabilan tukunna ma ban koya ba. Amma da zarar cewan ina son tuƙa mota saboda yana da kyau, yana da muhimmanci kuma yana da birgewa sosai. A yanzu haka bana iya tuƙin mota amma nasan lokacin da na samu mota za ka koya kuma zan tuƙa mota.

Eh, nakan gaishe wa mutane sosai. Don yana da kyau ka dinga gaisuwa. In kaga mutum ko kuma mutanen sun zauna, yana da kyau ka dinga gaisuwa bayan ka ga mutum ka wuce ba, bai da daɗi. Gaishe-gaishe da mutane yana kawo mutunci sosai a saka zamantakewa na yau da gobe. Saboda idan ba ka gaishe da mutane, gobe ba ka san me zai faru da kai ba, ka ga wani ganka shi ma zai share ka. To gaisuwa ance gaisuwa ai ta gaishe-gaishe saboda ba ka sani na za ka ƙara haduwa da mutum ba. Ba ka san kuma wane irin mutum ne ya zo hanyarka ba.

To a gaskiya fanka yana da kyau, AC ma yana da kyau. Amma na ni na fi son fanka saboda AC a sanda na sha AC na lokaci kaɗan sanyi yakan soya dameni. Fankan ma na fara sha in nayi na ɗan lokaci kaɗan na kan kashe sabili da sanyi yakan soya shiga jikina kuma hakan yakan sa mun mura. Amma na ko fanka ko AC duka yana aikin abu ɗaya. AC yafi sanyi, AC yafi jimawa, AC yafi daɗi.

Ina cin citta a abinci saboda citta yakan ƙara ɗanɗano a cikin abinci da za ka dafa, yakan ƙara mashi wani ƙanshi ne da kuma ɗanɗano na musamman a cikin abinci kamar su yaji, kamar su miya, kamar su gwate. In mutumin zai dafa, idan cin ciga citta ya zuba yakan sa ɗanɗano abinci ya ƙaru. Eh ina cin citta a cikin abinci.